Tabbas ina kunna tsaron baturi a duk lokacin da ya kama sabida kiyaye arzikina daga hannun barayi. Wannan kuma abu ne wanda na tabbatar cewa abu ne mai mahimmanci. Saboda haka gaskiya nakan kunna tsaron baturi don kiyayewa.

Eh tabbas ina son kallon wata da daddare sabida yana kunshe da abubuwa na ban mamaki da kuma tabbatar maka da cewa tabbas akwai Ubangiji wanda yake sarrafa waɗannan abubuwa. So sabida haka ina kallon wata da daddare dan shi ma wannan yana yana bani nishaɗi ga rayuwata.

A ina ƙidayan kayayyaki a kullum a ko da yaushe? Wannan abu ne wanda ya zame jiki bayan da mutum ya iya, sabida harkoki da mutum yake yi na yau da kullum ya haɗa da ƙidaya kayayyaki sabida tsare amanar da aka ba ka.

Alal haƙiƙa nafi son gidan abinci wanda babu hayaniya sa'an nan kuma suke da keɓaɓɓan wuri ga baƙonnin su na musamman ko ince kostamomin su na musamman dan ba kwatsafai nake cin abinci a wuri mai jama'a ba. Sabida haka na kan ci abinci, a gidan cin abinci wanda babu hayaniya a cikinsa. Wannan shine gidajen abincin da na fi so na je na ci abinci a ciki.

A gaskiya a wannan magana ya danganci yanayin da watin ya samu kansa. To a matsayina na mai ƙaramin matsayi, na fi son fanka. Dan fanka itace abibda zan iya saya kuma nayi anfanindashi a wannan lokaci saboda haka fanka ya fi min. Amma inda hali, inza a samu AC zan yi amfani da shi. Amma dai ba a kullum a ko da yaushe ba saboda kiyaye lafiyan jiki.

Eh nakan kwana a gado kuma sa'annan nakan kwana a kasa. Musamman idan da daddare ne nakan kwana a kan gado, amma idan da rana ne ko da safe haka, ina son in dan shaƙata nakan kwanta ne a ƙasa. Dan shi ma yana rage ciwon jiki da kuma samun, ah, hutu mai inganci.

Ina caja wayata ce a duk lokacin danai la'akari cewa batiri na yayi ƙasa sosai-sosai. Musamman idan yai ƙasa, yai ƙasa da aa wannan adadin, adadi ashirin ko adadi talatin, na kan so in samu in sa shi a caji don kada na kasance wayata ta mutu. Sabida haka yasa nake ƙoƙarin yin caji a duk lokacin da naga wayata ta yi ƙasa da ashirin ko talatin.

A gaskiya abin sha da na fi so, na fi son madara, musamman madara na shanu, kindirmo ke nan. Sa'annan kuma irin su yogourt wanda aka riga aka, aka gyaggyara na kamfani ke nan. Sa'anan na kan ina son shan zobo sosai.

Gaskiya abincin da yake sa ni naji daɗi shine in ga an yi mun abinci shinkafa da wake, ya ji wake sosai ko kuma in ga an daka mun sakwara da miyan ɗanyen ƙifi ko kuma sakwara da miyan ganye ko kuma a ce sakwara da a mai yake da suna da miyan kan shanu.

A gaskiya ina zuwa kasuwa ne a duk ran da ta kama, imma ranar Litinin, imma ranar Laraba, imma ranar Talata, imma ranar Alhamis, imma ranar Juma'a ko sati. A duk lokacin da ta kama nakan shiga kasuwa ko in ce nakan je kasuwa don siya da wance don siyayya ta gida.

A gaskiya ina gaida mutane ne cikin fara'a da nuna ƙauna da kuma ladabi da biyayya ga duk wanda ya cancanta. Sa'annan kuma nakan fara gaisuwa ne ga mutane da irin gaisuwa da addininmu ya tanada.

Ah gaskiya idan na samu zan kunna, dan na iya kunnawa ita kyandir kenan. Amma yanzu dai bamu amfani da kyandir, sai dai muna amfani ne da tocila. Dan kyandir gaskiya yana cin kuɗi sosai, shi ya sa bamu amfani da kyandir. Sa'an nan kuma akwai yara, yara ka iya wasa da kyandir, shi ya sa bamu amfani da shi a yanzu.

Aaa nakan fara aiki ne a kullum a kodayaushe da zarar na idar da sallar asubahi, na dawo gida na gama addu'o'i na, sai na gama karatuna na Alqur'ani, sai in fara ayyuka da ke gaba na kamar su shara da kuma aaa ayyukan gida dai da suke da muhimmanci.

Eh ina son daukar hotuna amma ba a kowane lokaci ba. Aa daukar hotuna na yakan kama ne musamman idan na je guri wanda ke buƙatan a ɗauki hotuna don ajiye tarihi to na kanyi inga na samu na dauki hotuna don ajiye da kuma tunawa da ranakun da suka shude.

Eh tabbas ina da manufa na wata-wata. A kowane wata ina da manufa ta wance abubuwan da nake son cewa, wance abin da nake burin ganin cewa na same su. A kowane wata ina da manufa ta. Tabbas wannan tsari ce wacce take a cikin rayuwata.

A'a, alhakiƙa ina kiyaye kalmar sirri ne ta yanayi guda ɗaya ko biyu. Nakan so in ga kalmar sirri ban sashi na yi recording nashi ba. Sa'annan kalmar sirri bana gaya wa kowa. Dan da zaran na gaya wa wani, ni na ɗauke shi kawai wannan ba kalmar sirri ba ce kuma.

A'a gaskiya na fi son kayan ciye-ciye da na fi so sun haɗa da dabino, kwakwa, nama, kifi da dai abubuwa masu gina jiki da dama da kuma wanda ya haɗa da naman kaza ko naman tattabara da dai sauransu dai.

A yadda nake magance matsaloli aiki a gaskiya shine idan naga abu ne da bai taka kara ya karya ba sai in rabu da shi sai in ƙyale kawai in ya fi ba sai na ce wani abu ba amma idan naga abu ne wanda ka iya jawo matsala a abun aiki nakan yi ƙoƙarin jawo hankalin wanda ya shiga wannan matsala ko in ce wanda nake da matsala da shi in fahimtar da shi illan abun da kisan ya faru.

A'a nakan sanya safa a lokuta daban-daban kaman da sassafe idan akwai sanyi nakan sanya safa don kare jiki daga kamuwa daga da sanyi. Sa'annan kuma nakan sa safa wata kila in ta kama misali da daddare kaman zan fita waje wurin aminaina mu je hira ko kuma a ɗaki idan nayi laƙari ba zan kwana cikin gidan sauro ba sai na sa safa don kare ƙafafuata daga cizon sauro.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine, a aboki ya zamo cewa ya kiyaye haƙƙin abokinsa, sa'annan kuma ya zamanto aboki ne mai amana. Ya kasance duk amana na abokinka abu amana ne wanda ba zaka bijire daga kansa ba sa'annan kuma ka kasance aboki wanda ke kiyaye mutuncin aboki ɗan uwansa.

Eh na kar in na rufe abun baki a lokacin da na yi hamma kaman yanzu ma kamin in fara wannan ah recording ɗin sai da na yi hamma kuma alhamdulillahi ah ina rufe baki kaman yanda addinin mu ya koyar cewa duk sanda kake hamma ka yi ƙoƙari ka rufe bakinka don kiyaye ah bakinka daga hatsarin ƙwayoyi na cuta wanda basa ganuwa.

Abin da nake tunawa daga yaro shine irin wasanni da muke ta yi lokacin muna yaranta. Da daddare akwai ƙasa ƙofar gida sai ka ga muna wasa, muna tsalle-tsalle da kuma tsokanan juna. Ana gudu, ana tsalle sa'annan kuma akwai wata wasa da muke yi wanda ake ɓuya ana cewa boji-boji ooo.

Eh, ina amfani da lema lokacin ruwa, don idan na yi la'akari cewa ban riga na jiƙe ba, na kanyi ƙoƙari in samu lema gurin ai watar da ayyuka da ta kama ni a, a lokacin da ake ruwa. Don ba zan ce idan ana ruwa ba zan yi aiki ba. Saboda haka na kan yi amfani da lema a lokacin da ake ruwa.

A ina kunna Bluetooth amma a kwanakin nan Bluetooth ina ya samu matsala saboda haka ban samu amfani da Bluetooth ba kwana biyu amma tabbas ina kunna Bluetooth dan ina amfani da su iri iri ina da su kala kala wanda nake amfani da su a kullun a kodayaushe.